Sau nawa kake share ɗaki? Gaskiya ban san adadin ce lokacin da nake shara ba. Dukda de ni, ni kaɗai nake zama a gidana amma ni ɗin dai ba kazami ba ne. Gaskiya wani lokaci ma na kan kwana biyu zuwa uku ban yi shara ba in ba dai ya ɗauro ba. Amma haka zan ce muku gaskiya bani da iya adadin lokacin da zan ma nake share ɗaki. Amma ina ƙoƙarin shara, uh, saboda zama a wajen da ba shi da tsafta ba shi da kyau.